Ah, dangantaka ta da abokan aiki, kyakkyawar dangantaka ce. Akwai rikon amana, akwai tallafa ma juna, akwai mutunta juna, akwai kuma mutunci, Dangantaka ce ta mutunci da riƙon amana da tallafa wa juna. Kyakkyawar dangantaka kai kam. Gaskiya akwai kyakkyawar dangantaka, Akwai kuma nuna son juna, akwai tallafa ma juna, akwai muna tarayya da juna. Tamkar mu ƴan uwan juna ne. Dangantaka ta da abokan aiki na ke nan tamkar mu ƴan uwan juna ne. Duk abin da ya samu ɗaya, to ya samu ɗayan. Don haka muna yin komai tare, muna tafiyar da al'amuran mu tare cikin mutunci, cikin, eh, soyayya da ƙauna. Ba yaudara, ba ciwa juna zarafi ba kuma yi wa juna rashin mutunci. Akwai kyakkyawar dangantaka tsakanina da abokan aiki, a kulla yaumin. Kuma ina, in iya ƙoƙarin, iya bakin gurguɗo na, in ga cewa na, na, na tabbatar da cewa, wannan dangantaka ya ɗore. Ko da ya ya, ko da me ya faru, in ga cewa wannan dangantaka ya ɗore.

Eh muna aiki da ƙungiyar ta hanyar fahimta, a musamman ƙungiyar ma'aikata a wurin aiki. Kasan dole ka nemi fahimta da su. Eh muna akwai kyakkyawar fahimta kuma muna aiki tare da mu mu ga cewa dukan abin da ya shafi hakin ma'aikata an ba su. Kuma muna tabbatar da cewa ba su shiga hurumin ma'aikata ba, ma'aikata bata shiga huraminsu ba. Muna dai aiki na fahimta iya gwargward. Akwai 'yan matsaloli kan amma dai akwai fahimta iya gwargwardo.

Saboda a wurin aiki kowa yana cin abincin rana da misalin karfe daya na rana. Akwai hutun daga aiki na tsawon sa'a guda, da misalin karfe daya zuwa karfe biyu na rana. Don haka a lokacin nakicin abincin rana, karfe daya zuwa karfe biyu na rana a daidai wannan lokaci, a cikin wannan lokaci nakijin abincin rana, kuma ba na cin abincin ranan huta, ah idan na huta kaminnan da misalin karfe biyu sai mu dawo. Don haka answer tambayar ita ce ina cin abincin rana ne da misalin karfe daya zuwa karfe biyu na rana, kowane rana. Eh lokacin kenan kuma ban je aiki ba. Cin abinci a daidai wannan lokaci ya sabar mun. Eh.